Eh, rubutuna na da kyau. Rubutuna na da kyaun gani sosai. Rubutuna gaskiya Allah ya bani baiwa na yin rubutu. Wanda da na rubutu duk wanda ya gani dole zai yaba. So saboda haka ina iya rubuta wasiƙa ma mutane ma suna biyana. Bayan haka kuma idan ana wurin aiki ni nake rubuta rahoto saboda rubutuna na da kyau. Sa'annan kuma a makaranta ma da na rubutu malaman mu suna son ganin rubutuna saboda rubutuna na da kyau yana da haske. Kuma ba na cika share rubutuna da dai ta na yayi datti. Saboda haka gaskiya ni na yaba ma kaina ma nima rubutuna na da kyau.

Na yi wanka da sassafe ƙarfe shida da na tashi. Baya na goge hakora na, na wanke fuska na. Na samu na yi wanka sai na nemi abin da zan ci da safe kafin na je wurin aiki. Baya na samu na ci abin da zan ci na je wurin aiki. Kafina na sake yin wanka wani lokaci sai ƙarfe sha biyu da rana. Wani lokaci kuma idan ban samu na yi wanka ƙarfe sha biyu da rana ba, na kan iya bari sai ina tashi daga wurin aiki ina dawo gida sai na yi wanka. Wani lokaci kuma ina yin wanka sau biyu ne, wani lokaci ina yi wanka sau uku ne a rana ɗaya.